Yaya sa hannunka yake yadda sa hannu na yake? Idan nayi A babba, sai in zagaye ta, sai in yi L da sauran abubuwan da nake yin sa hannu don ka ga sa hannun yana yin kyau mutuka. Kuma kuwa ya gani zai yaba da sa hannun, kuma sa hannun professional ne.

Kana ƙetare ƙafafuwa lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafuwa lokacin zama. A wani lokacin, akanci lanƙwashe ƙafafu a lokacin zama hakan zai sa ka zauna a natsi, ba tare da ka takura ba ko ƙafafun ka sumaka ciwo a yayin da kake azumi. Kuma za ka daɗe a zaune har ka gama abin da kake so ba ka ji ka natsiba ko ƙafafun ka suma zafi ko su maka ciwo.